Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci ƙwarai da gaske. Musamman lokacin da mai ɗakina bata nan, in kan dafa abinci sosai sosai kuma abincin yana daɗi. Na iya dafa jollof, na iya dafa taliya sannan na iya tuwo.

Kana musafaha da mutane? Eh, ina musafaha da mutane saboda addininmu ya ce mu riƙa yin musafaha da mutane saboda ana samun lada. Kuma abu ne mai kyau wanda yake ƙara ƙima da mutunci ga wanda shi kuka yi musafaha tsakaninku.

Nawa madubi kuke da su a gida? Eh, muna da madubi da yawa, sun kusan guda biyar ma ko shida. Ina da shi a banɗaki, ina da shi a bedroom, ina da shi a falo, ina da shi a tsakar cikin gida sannan ina da shi a jikin ƙofar ɗakina ta baya.

Ina kake tofa miyau? Eh, inda nake tofa miyau ya danganta da inda nake ni. Idan ina tafiya a mota, in kan ɗauki tissue ne he in tofa a jiki. Idan ina gida akwai kwalban da tissue yake ciki, nakan tofa wa a ciki. Sannan idan ina tafiya a ƙan layi ne, ina samun waje sai in tofa miyau a ciki. Saboda idan kana tafiya abin ƙawa ka tofa miyau, yakan iya zuwa ya je ya watsu a glass ɗin wani ko a fuskan wani, wanda hakan ba abu ne mai kyau ba.

Waɗanne kafofin watsa labarai kakefi amfani dasu? Eh, ina amfani da kafofin yaɗa labarai na BBC, sannan in kan yi amfani da Amina Saira, sannan in kan yi amfani da Arewa 24, sannan in kan yi amfani da GNC Rediyo namu na Gombe.

Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya, nakan sha ruwan tea ne sannan sai in samu indomi da ƙoyi da biredi sai in ci. Wannan abincin nake ci da safiya, hakan yasa nake ɗanyin bulbul.

Kuna da WiFi a gida? Eh muna da WiFi a gida saboda idan mun dawo gida mu kan yi amfani da WiFi saboda mu sauƙaƙawa kanmu kashe kuɗi. Sannan mu kan yi connecting wa sauran ƴan uwa domin su ma su amfana.

Wanne shago kake fizuwa? Na fi zuwa shagon Probishon saboda sayayya wa gida kusan duk abin da mutum zai saya. To a shagon Probishon ne hakan ya sa. Na fi zuwa shagon Probishon a kan na Collection.

Kana taunawa goro? A'a, me yasa zan tauna goro? Saukuke in tsufa ne. Ni bana tauna goro saboda mu al'adarmu in mutum yana tauna goro, to ya tsufa. A hanyarsa bana son tauna goro saboda bana so in tsufa nima.

Kana fi son miya mai zafi ko mai sanyi? Eh, na fi son miya mai zafi saboda na fi jin daɗin cin miya mai zafi lokacin da take da zafi, domin hakan ina jin shi ya fi shiga sosai.

Sau nawa kake karɓan ƙira a aiki? Eh ina karɓan ƙira a aiki ban san adadi ba, saboda irin ƙiran da nake amsa a wajen aiki ban san yawansu.

Menene abinda kake yi don nishaɗi? Eh, abubuwan da nake yi domin nishaɗi suna da yawa, musamman idan ina zaune ni ni kaɗai, idan ina tunawa da irin wasu maganganu da muke yi da abokina sai in ji nishaɗi sosai.

Kana karanta jarida? Eh, bana karanta jarida saboda ba ni da lokacin karanta jarida ni, amma ina kallon labarai a wayana, a fejin TikTok ko Facebook da ma sauran kafafen sadarwa na zamani. Amma ni bana karanta jarida saboda karanta jarida yana tsufan tad da mutum, ni kuma bana son tsufa.

Kana fison fensir ko alƙalami? Eh na fison alƙalami saboda wato shi ainihin alƙalami yana da daɗin rubutu wanda idan ka rubuta abu indai ka iya rubuta ka yi amfani da alƙalami kai kanka sai ka ji rubutun ya burge ka.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh wayana tana daidaita haske da kanta saboda na sata a tsarin da idan haske yayi yawa zata rage sannan idan haske yayi kaɗan zata ƙara idan ita tana bukata. Ma'ana na sata a auto.

Me kake yi da ragowar abinci? Eh, abunda nake yi da ragowar abinci idan na ci abinci bayan na koshi wanda ya rage ina neman wanda bai ci ba sai in ba shi.

Kana iya tsallen igiya? Eh, ina iya tsallen igiya saboda jikina bai yi nauyi ba. Sannan idan nayi tsallen igiya, yakan jin daɗi lokacin da nake tafiya.

Kana fi son kofi ko shayi? Eh, na fi son shayi saboda kofi ba na shan shi sosai. Dan kaɗan nake sha kuma in nasha yana sa min damuwa shiyasa bana son kofi.

Kana fison hawan matakala ko lift, gaskiyani na fison hawan matakala saboda ko babu komai zanyi exercise a kan matakala.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda ko babu komai idan na zo duba abunda na ajiye, zan gan shi ba tare da na sha wahala ba. Sannan kuma ba kaman takardun da za kaje ka rubuta ka ajiye su a durrowa ba. Su takardu idan ka tashi nema sai ka tsaya kana ta bincike ka sha wahala sosai wadda a, aji wadda amfani a yanar gizo kuma shi idan ka tashi, sacin kawai za ka yi. To ni naga kaman yanar gizo yafi min sauƙin ajiye abu akan wani wanda ba yanar gizo ba.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Yadda nake koyon fasaha sabo, ina zama ne in tattara hankalina da natsuwa, musamman idan na ci abinci toh zan mai da hankalina wajen koyon wannan sabon fasaha da na gani.

Kana bada shawara a aiki? Eh, ina bada shawara a aiki, saboda bada shawara a aiki abu ne wadda zai kawo ci gaban tafiyan ku cikin ƙanƙanin lokaci. Bada shawara a aiki abu ne mai ƙyau ba ma ni ba da ma sauran ƴan uwa gaskiya idan mun ga mutum yana yin wani abunda ba daidai ba muna kiranshi mu bashi shawara. Sannan haka muna zuwa muje mu samu sales manager namu mu bashi shawara akan cewa a sayi kaya kaza ko kaya kaza ba domin komai ba domin a samu wa riban shi.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh gaskiya ni na fi son ci da hannu akan cokali, saboda ina jin daɗin cin abinci da hannu fiye da cokali.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Eh, abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine kostoma. Saboda kostoma shine kasuwa. Duk tarin dukiyanka duk tarin kayayyakin ka. Indai babu mai siya to ba ka da kasuwa. Saboda haka kostoma shine kasuwa. In babu kostoma babu kasuwa to samun kostoma shine abu mafi muhimmanci a gare ka bayan ka tara kayan shaganka.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Eh, ina amfani da sabulun wanka wanda ake ce wa Siri soap.

Menene abincin da kake fi so? Eh, ina son doya da ƙoyi da naman kaza. Wannan abincin yana burgeni sosai.

Kana kunna sanarwar apps? Eh, ina kunnawa saboda idan ya sanar da ni akan dubawa, wani lokacin dubawa yana da muhimmanci saboda ni ɗan kasuwa ne. Kostoma zai iya turo kuɗi to idan ban dubawa na ji ta ya zanga ni.